Kamar kowane mutum, akwai kalar abin da ya fi so a rayuwarsa na abinci daga abinci. Ni anawa tsari ina son abubuwa da yawa, amma na fi ƙaunar miyar kuɓewa busassa da kifi ko kuma da nama. Wannan shine ra'ayina.

Nakan kare kaina daga sauro ta hanyoyi da yawa. Mukan tsaftace rariyoyin mu na ruwa, mu share su da zuba musu magani. Sannan mukan tsaftace ɗakunan da muke kwana, mu kan fesa magani, irin su Shelltose da sauransu. Muna kuma, ɗaura net yayin bacci sannan mu kunna maga-wani magani na sauro.

Mukan kula da gashin mu ta hanyoyi da yawa na gyara. Mukan samu maimayi masu ƙara kyawun gashi, tsawo da kuma laushi. Sannan mu kan yi amfani da abin aski domin rage shi da kuma saita shi. Musa kum mu tsefe domin tabbatar da kyawun shi da kuma ingancin sa.